Wane launi idanunku suke? Idanu na kusan a matsayin mu na yan Nijeriya. Idanun duka wani ɗan Nijeriya yana yin kasancewa fari ne da kuma dugon baki aciki.

Wane gidan abinci kake fi so? Ina son gidan abincin da yake bakin titi. Saboda idan gidan abinci yana bakin titi, an fi samu abunda ake so da wuri, ba wai a ta bata lokaci ba.

Kana duba daftarin kuɗi? Daftarin kuɗi abin dubawa ne. Kun ga shi kuɗi, duk sanda aka ce mutum yana da kuɗi in ba ya dubawa ai an samu matsala kenan. Dole ka ringa duba kuɗinka a kowane lokaci.

Kana tara tsabar kuɗi? Ina ɗan tara. Don yanzu haka kwanannan aikin jamb da muke yi, na tara kuɗi ya kusa dubu ashirin da biyar. Amma saboda rashin abun nan ina ɗan cirewa kaɗan kaɗan.

Yaya sa hannu na ku yake? Sa hannu buɗe wanda kowa yana da irin nashi kamar yadda. Bahaushe yace. Wannan ya yaƙe da suna kowa yana da irin nashi.

Eh, ka ke kiyaye kalmar sirri. Yana kiyaye kalmar sirri ta hanyar ɓoyewa kusa ci wannan abun. Dole kai ya kamata kai kaɗai ya kamata ace kasan kayan ka ba tare da wani ya san shi ba.

Yaya unguwarku take? Unguwarmu tana da, tana da fadi da girma kuma tana da mutane kala-kala, iri-iri a cikinta. Muna nan da yawa sosai.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? In dai a kafa ne ina iya tafiyan da ya kai kilomita biyu zuwa uku. Toh ni gaskiya ni a rayuwa ta na ci tafiya sosai.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburin mu yana da fadi mana. Yana da girma saboda akan shi muke dora firinta, da kwamfuta, da fotokofi mashin da wasu abubuwa ma da ba a rasa.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa, na kan yi kokari ne in shigar da kayana. Dan na san ina da kayan da na bari a waje. Ina kokari ina shigar dasu ciki shine abu muhimmanci.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a lokuta mabambanta saboda shi kun ga abu ne wanda ba kowa ba ne yake iya yi. Amma ni kasan nakan karɓa kira sosai.

Kana kallon taurari da dare? Taurari su gaskiya wasu abubuwa ne wanda suna da daɗin kallo. Idan ka tsaya daga nesa ka na kallon su za ka ga abunda muka saka.

Ina son mu motsa jiki kullum. Ni gaskiya ni kan motsa jikina, sabo da motsa jiki ya na da muhimmanci. In mutum bai motsa jiki ba, jikinshi zai dawo dormant.

Wane irin ice cream kake fi so? Ni na son ice cream mai sanyi ne kuma na vanilla irin wanda ake yawo da shi ɗinan. A na ba-ba-ba-ba ina, ina son shi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Idan zan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, nakan tsaya wa ne duba wanne na fi so na yi, wanne bana so na yi, sai in tsaya in tsara su.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Ƙungiyoyi idan za a yi aiki da su ba sai an faɗa musu ba. Kai sai ka sami kun haɗu da yawan ku kun zama ƙungiya.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara gaskiya. Shi zakara, duk inda mutum yake ai yakan ji kukan zakara bare kuma ace kana cikin jama'a, yanzu haka ma ina kan ji.

Wacce hannu kake amfani da ita? Eh gaskiya ni badame ne, na fi amfani da hannun dama. Amma hannun hagu dai kam yana musam amfani ne idan ka shiga bayi za ka wanke kashi.

Nawa madubi kuke da su a gida? Da ina da madubi da yawa saboda, saboda ina aikin gilas. Amma yanzu kwana biyu da ke banje kasuwa na yanka gilas ba, yanzu bani da su kwata kwatama.

Me yake yi baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abubuwa da yawa, abubuwa da yawa suna ba mutum ƙwarin gwiwa aiki kama daga yanayin mutanen da ke gurin, yanayin aikin da ake yi da kuma sauransu.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Gaskiya, nakan shiga waya ta ne da kallon bidiyoyi na dariya suke bani nishaɗi.

Kana sauraron radio? Eh, ina sauraron radiyo, amma gaskiya sai da inban da chaji. Ba ɗai don wai da gaske ina son jin rediyon ba tun da ai ni ba suho ba ne.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, zan iya cewa ina raba ayyuka kuma zan iya cewa, muna raba ba. Idan naga aiki ne mai wahala, nakan raba shi, don ka inje in sha wahala ni ka ɗai.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ta hanyoyi daban-daban. Zan kira mutum, "Mr A" da "Mr B" da suke rigima, sai an ji me ya kawo rigimar.

Wane launi labulen ku suke? Labulen gidanmu a can dai shuɗin launi gare shi yana da launin shuɗi ne kuma yana da faɗi akwai na ƙofa akwai kuma na windo.

Mene ne ka ke son canza a wurin aiki? A wurin aiki ina son canza abubuwa daban daban. Amma gaskiya ina so n'gana canza kwamfuta na saboda yaɗin fara tsufa da kuma wasu abubuwa haka.

Wane wasa kake son yi? Ni gaskiya ina son buga ƙwallon ƙafa, saboda ƙwallon ƙafa yana bani nishaɗi sosai. Yana sa ni in ji kamar ni namiji ne da gasken ai dama. Ko ba haka ba?

Kana, kana son kallon wata da dare? I mana, ai akwai daɗin kallo sosai. Idan ka zauna musamman ace kana zaune tare da masoyiyar ka, ku zauna ku kalla wata ka ce mata kin kalla kin san miye wacen? Ta ce ma ka ce mata eh.

Wane ne ka ke jin tsoro? Ina akwai abubuwa da yawa da mutum ke jin tsoro mana a rayuwa nan, amma ni gaskiya matsayina na wanda yasan me yake yi gaskiya ina jin tsoron mutuwa da kuma tsufa da kuma Allah shi ne number one.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ina zuwa aiki lokaci daidai mana. Me za a fasa, mutuwa ko hisabi? Sabida haka ina tashi ƙarfe takwas ne na safe in je gurin aiki.

Kana son zama kusa da taga? Bade irin wannan lokacin da muke ciki ba. Idan ana zafi, zaka zo ka zauna kusa da taga. Ai idan sanyi ake tofa ba wannan magana?

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Idan babu wutar lantarki, na kan yi ƙoƙari, in ga cewa na yi wasu abubuwa haka dai, ga na yi ƙoƙari na yi wasu abubuwa.

Kana raba abincinku da mutane? Eh mana! Na ya kamata in ce eh mana? Raba abinci da mutane abu ne wanda yake da kyau. Saboda ai zaka samu ka yi abin da.

Kana ba da shawara a aiki? Ina ba da shawara. Duk da cewa wani lokacin ba a cika sauraron ɗaukar shawarata ba saboda ana ganin ni yaro ne, amma ina bada, ina bada shawara.

Kana kuka lokacin yanka albasa, lokacin yanka albasa, tunda ba kun san to ni dai harkokina ba harka ce ta kitchen ma ko girki, shi zanba zan sani ne ba kuɗina amma duk kuɗa a makaranta bana kuka.

Kana sanya agogo a hannu? Ina sanya agogo a hannu mana, banda abin ku? A ma gaskiya ba yanzu ba, tunda yanzu ina a ko waya ta akwai agogo a cikinta.

Kana buga rubutu da sauri typing kenan? Gaiskiya ba laifi saboda ni yanzu haka ma'aunin buga rubutuna shine wajen 40 pa minute ne nake yi.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban, ta yanda zan iya yi, idan na gan ka zaka tsallaka ciki, in kamama hannu in tsallakar da kai.

Nawa kake kallon madubi? To ni kunga dai mutum ne, ni dai ɗan ƙwalisa ne. Saboda haka ina, ina kallon madubi aƙalla sau biyu ko huɗu a rana.

Ka iya tuƙin mota? Mota, tuƙin mota ba abu ne wanda kowa ke iya shi ba, amma dai gaskiya na ɗan tabba tuƙa sau ɗaya haka, kafin a karɓe shi.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata a kowane lokaci kuma nakan kokari in ga cewa caji bai ƙare ba, saboda ni gaskiya na mutum ne mai yawan amfani da waya.

Wane irin burodi kake fi so? Gaskiya ni ina fi son, na fi son burodi mai laushi fari kuma wanda bai, eh, kamar half done kenan ko. Gaskiya ban cika son burodi in gan shi da.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake jin damuwa, na kan yi kokarin naga cewa. Na magance damuwa nan ta hanyar yin addu'a.

Yaya kake kula da gashin ku? Gashi abu ne wanda yake da muhimmanci wajen kula da shi. In ba ka kula da in ba ka iya kula da gashi ba, za ka iya samun matsala. Saboda haka yana da muhimmanci ka kula.

Kana iya yin iyo, wato, ruwa kenan ko iyo na swimming kenan? Gaskiya ban iya ruwa ba. Da can ina karami na so in koya ruwa, amma Allah baisa na iya.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Ni mutum ne wanda ba na gaskiya ba ma na yi shi. To ni ba ma sanin ma ina da bikin ranar haihuwa. Ranar haihuwa in ba ranar yazo ba ne.

Kana sanya safa kullum? Eh, ina sanya safa. Ina sanya safa musamman yanzu da muke lokacin sanyi. Idan mutum bai sa safa wannan lokacin ba, akwai tausayi kenan.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ta, ta hanyar da ya ka, aka fi yi mana. Wannan, wannan, wannan irin tambayane aka a yi dafa ƙwai da ruwa.

Kana sanya tabarau? Gaskiya zan iya ce muku ina sanya tabarau kuma zan iya ce muku bana sanya wa. Dalilin da yasa na faɗa haka shi ne tabarau gaskiya kwanaki na siye shi amma na ɓatar.

Kana jin tsoron kwari. Eh mana kwari ai abin tsoro ne amma dai ba duka ba amma idan irin su, irin su kunama da su waye dole mu tuna jin tsoron su amma dai ken keso ne ba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, wai tsaya wai dama da matashin wuya da matashin kai dama akwai banbanci ne? A ni a tunanina kaman ko ne akwai gurbin shi.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Tabarma yana da daɗin kwanciya, shi kuma kujera don zama akayishi. Saboda haka zan iya cewa nafi jin daɗin zama a kujera.

Wane yanayin ɗaki kake so? Yanayin ɗakin da naki fiso shine ina son ga ɗaki da haske, kuma mashiru ba kowa. Duk da cewa akwai lokacin da nake son naga huɗu din.

Kuna da WiFi a gida? Gaskiya ba mu da shi. Amma dai akwai shi a unguwarmu. WiFi mutane ba kowa bane yake iya siyan WiFi, saboda abu ne wanda yake da tsada. Kuma sai mutum ya shirya yake iya siyan shi.

Wane malami kake fi so? Gaskiya ina so malam, malamin da na fi so inga na yi mu'amala da shi. Shi ne ma malam, malam, malam, malamin da ke koya mana karatu a makaranta, wato malam Sahabi.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Gaskiya ranar da na fi kowacce rana kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Kuma kowa ma yashe da haka. Ranar Juma'a babbar rana ce.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi cewa, "Mankani yumin bilahi wal yawmil akhir fal yukrimul jarihu." Ya girmama maƙwobcinsa.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka wato notification? Zan iya cewa ina sanyawa amma kuma ba wai kowane lokaci bane nike sanya shi ai. Wani lokacin nakan ɗan sassauta.

Kana jurewa barkono mai yaji? Ina iya jure mai mana. Tunda ni bayarabe ne, amma kuma idan ya cika yaji da yawa ban cika son, ban cika, ban iya cika jure mai ba.

Wane irin kiɗa kake son ji? Ni da Alla ni ku daina kawo min maganar kiɗa. Ni nafi son kiɗan rege ne da kuma Afro miwzik.

Kana son cin abincin titi? Kai a kawo a gayukon Allah. Shirin ba a kawo ba wallahi. Ina jin yi bane zan tsaya wani zaɓi na titi ko mara titi.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki saboda ni, ni mutum da ya gasi abu a cika samu matsala da ni ba. Ni dai wajen bin ƙa'ida ne saboda ina so in ga na yi komai a lokacin da.

Kana cin tafarnuwa? Gaskiya ina cin tafarnuwa. Wannan kuma ya zo a yi ishe ni da surutu. Ina cin tafarnuwa sosai ba, amma ba sosai ba tunsa.

Kana sanya bel kullum? Ina sanya bel. A'a, gaskiya bana sanyawa. Ni da na zan yi karya ne. Gaskiya bana sanyawa saboda bel a yi abune wanda yake wani abin ban bail.

Kana sanya hula? Eh, ina ɗan sanya hula wani lokacin kuma lokacin bana sanyawa. Idan na ga akwai sanyin gari, nakan, nakan sa hula sosai saboda in rufemun kunne na.

Ina iya gabatar da, am, rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto wasu lokutan kuma amma duk da cewa ni ba aikin rahoto nake ba, ina, ina iya yin wasu abubuwan da ba a rasa ba.

Wane irin jaka kake kai? Ina kan jaka kala kala da kuma iri iri, amma in na bawa kanshi ni dama ba bani shi ba. Banda a binku, dama kan nake hawa ai.

Ina kake son ci yar da hutu? Ina son ci yar da hutu a wurare da yawa, amma ni na fi son na je bakin teku. Kusa da teku inda mutum zai je ya yi wata ya yayi shagali.

Kana fi son hawa matakala ko lift? Duka biyun masu muhimmanci ne. Duka ba wanda mutane basa hawa. Amma ni gaskiya na fi son kana hawa lift saboda yana ɗan koyi, yana fa.

Wani abincin gargajiya ka ke fi so? A cikin abincin gargajiya da suke duniya nan, akwai babu wanda nake so kaman, um, dambu kuma yana da matuƙar muhimmanci yana ƙara la.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, ruwan rijiya ba abu ne da mutum zai guje shi ba, ai tinda kusan kowa zaka gani a duniyan nan zaka ga yana amfani da ruwan rijiya kuma yana da daɗin ɗadin amfanin shi.

Mene ne yake sa ka dariya? Abubu wa da yawa mana. Misali kaman kallon comedy. In dai na kalla bidiyo comedy ya kan sa ni dariya da dai sauransu.

Ina rubuta kashe kuɗinka. E, ina rubuta kashe kuɗina. Dalili kuwa shi ne kashe kuɗi yanzu.

Yaya kake inganta aikin ku? Akwai hanyoyi da yawa da muke bi wajen inganta aikinmu. Ƙadan daga ciki shine mu ga cewa mun yi abin da ya kamata ta yadda kwastomomi za su gani su ji daɗi. Idan kajeka aiki fa.

Kana tafiya da sauri? Ni yawanci idan ina tafiya, nima ina, na fi son gan ina tafiya a hankali saboda tafiya da sauri yawanci yakan sa ƙafan mutum ya yi ciwo.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh, gaskiya ana rahoto a bane wanda yana da muhimmanci, amma kanga ni ba ɗan jarida bane shiyasa bana rubuta rahoto wannan shi ne.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Ni dai gaskiya na fison shinkafa sabida shinkafa kun gashi ai normal ne kuma ina dan son musamman ma ace an same shi da irin miya haka ko mai da yaji.

Kana sa turare kullum? Ni gaskiya ni ba, ni ba na sa turare saboda turare wani lokacin za ku ga idan ka je siya haka za ka ga suna da tsada sosai. Saboda haka ni ba na sa turare.

Me kake ji ranar biyan albashi? A duk ranar da aka ce muku za a biya albashi, nakan ji farin ciki sosai saboda a wannan lokacin na san zan-zan-zan wata ya sosai.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Abokan cinikina suna da mahimmanci a gare ni saboda ina tabbatar cewa na zauna da su a cikin, a, lumana da sauransu, shi yasa nake ba na wasa da su sosai.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Siyan kaya a yanar gizo ya zama abun da mun dade muna ta yi kokarin shi, saboda ni yanzu muna da gudanar da muke siyan kaya a yanar gizo irin su jumiya da sauransu.

Kana shan ruwa, ruwan 'ya'yan itace? Eh mana! Ina shan ruwan 'ya'yan itace mana, saboda 'ya'yan itace suna ƙara wa mutum lafiya da kuma bitamin da sauransu haka kuma suna, suna bada kuzari.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Gaskiya kullum da yamma kafin na kwana nakan je na yi, na yi labari da abokaina da mutane da sauransu kuma mu kan ci abinci kafin mu kwana.

Kana iya kunna wuta? Eh mana ina iya kunna wuta saboda ai shi wuta abu ne wanda ake, ana iya kunna shi a kowane lokaci. Ho! Saboda haka ina iya kunna shi kuma amma kuma wane irin wuta kuke magana?

Kana rera waƙa lokacin wanka? I mana me zai sa na rera waƙa lokacin wanka? Sai ka ci wani mahaukaci. Ban da abun ku an yi idan mutum na wanka ai nutsuwa yake yi gudu daya. Idan ka gama wankan sai ka yi.

Kana dasa hannu a sakonninku? Eh to wannan dai maganar taku ban fahimce ba sosai, tinda, ammadai, sa hannu a sakonninku. Abune wanda ba wani abunnan bane.

Ya mene ne abin sha da kake fi so? Eh to ni gaskiya abin sha da nake fi so, eh akwai lacasera sannan kuma akwai zobo. Zobo ma yana shi ma yana bada mana, mana, mana sosai kuma yana da daɗi, daɗin sha.

Kana iya bada barkwanci? Eh gaskiya ni ba ɗan Ibro ba. Ai ɗan Ibro shi ke iya bada barkwanci amma ni aai ba ai bazan iya badawa ba. To dai ai gawata.

Ya kuke sadarwa a wurin aiki? A wurin aikinmu muna sadarwa a fannoni daban-daban kuma muna da wani wayar tarho da muke amfani da ita muna yin waya da juna.

Wacce biki kake so? Ni gaskiya bikin da na fi so shine bikin, ahhh bikin wannan ya yake da suna Babbar Sallah. Saboda daga bikin Babbar Sallah mu kan ci nama sosai kuma Alhamdulillah.

Yaushe kake cajin wayarka? Cajin waya abu ne wanda ya danganta ga wani irin waya mutum ke amfani da ita. Saboda ni wayata na kanyi caji a ƙalla sau uku ko sau goma ba a rana saboda bata wani rike ca.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo, ae gaskiya wato cloud kenan. Ina amfani dashi ƙwarai da gaske, nida ma nake amfani da Google Cloud, Google, Google Drive.

Wane irin nama kake fi so? Ni ina son naman, ah, rago ne gaskiya. Saboda kwanaki na ɗanɗana naman ra-, naman rago na ji shi da daɗi kuma na ji ya kawo min siga ƙwarai da gaskiya. Saboda haka ina son shi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eee, ina son, ah, ya yi kyau. Ina son kallon faɗuwar rana saboda wani lokacin yana yi min daɗi. Saboda idan na kalla rana na faɗuwa hakan yana sa ni in so in je, in je.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet kusan kullum. Toh ni kusan a kullum wayata data ta a kunne take. Intanet ya zama jinin jiƙi.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikinmu yana farawa ne daga safe kuma yana kasancewa ne ranar Monday zuwa ranar Juma'a. Shiya sa muke.

Mene ne babban nasarar da ku ka samu a aiki? A wurin aikinmu babbar nasarar da kake cewa mun samu shine da muke cimma manufar mu muke yin abubuwan da kasuwarmu suke so.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? To, wannan tambayar dai kawai mun yi ta kwanaki kuma bayan da ni kuma na ce muku ni na fi son miya mai zafi, miya ke da miya mai sanyi. Hauka kenan.